Farkon wata da ƙarshen wata, yaya bambancinsu yake a unguwarku? Bambancin su a unguwar mu shine, a farkon wata za ka ga mutane suna siye-siye da yawa domin akwai kuɗi, akwai abubuwa wanda suke so zasu siya a farkon wata amma a ƙarshen wata, za ka gani kome ya riga ya ƙare, kuɗi ya riga ƙare, kowa yana sauraron, wata ya ƙare domin albashi. To, abin da muke saurara ke nan a ƙarshen wata.

Haƙuri a rayuwar yau da kullum meyasa ake daukarsa magani. Ku faɗa ra'ayinku da gogewarku. Haƙuri maganine sosai akwai magana karin maganan dayace me haƙuri yakan dafa dutse a yasha romansa. To wannan yana da jinkirin fushi sosai. Ko mutum da ke da akuri yana da jinkirin fushi sosai. To ba abinda mutum nan bazai taɓa ya, ya jinkirta ba. Don haka maganine ga mutane wanda suke da shi.

Ku faɗa kuɗin kayan wani abinci tare da awonsu. Abincin kamar kifi da kuma nama wanda akansa a abinci amma farashinsu yanzu ya hawo sosai. A mutane yanzu akwai wani kifi wanda ba shi da wani abu baya bada wani abu mai kyau a ciki. To wannan kifi ne mutane sun dogara ga domin tsadar kifi kamar su sukun biya dasu sadin to irin waɗannan kifin mutane yana, yana da tsada. To mutane sukan je ma wanda baya da tsada. Nama kuma aka akwai nama yayi sada sosai yanzu. A wasu ma sukan je su nema ƙasusuwa su ce a basu kashi domin za su iya samo su da yawa. To haka ne abun ya zama na yanzu.

Gaya mana game da injiniyan gona. To injiniyan gona to suna da mahimmanci game da, ah, abun amfani da gona. Musaman naurori wanda ke buƙata a gona wanda za a iya girbe abubuwa da yawa to suna da mahimmanci don sukan taimakawa su sa wannan abu, eh, eh, kayan na'urorin nan kar su lalace da wuri. To suna da mahimmanci sosai.

Wani irin tsintsiya kake amfani da shi? Muna da tsintsiya guda biyu. Akwai wanda ke na roba wanda akayi da roba wanda mutum m yana da dogon hannu to wanda mutum baze iya yake shara ba domin kuwa wannan yana da kyau sosai domin yana taimaka min to akwai na gargajiya wanda ake samu a itacen ƙwara, to duk muna da su a gidaje.

Ranka ya daɗe, gaisuwar girmamawa manya ku faɗa game da ita da lokutan da ake amfani da ita. Eh, idan za'a je wurin sarki, idan an ga mutum kamar sarki, to lokacin ne ake yin wannan gaisuwa ranka shi daɗe. To, ko ba sai sarki ba amma wani mutum dake da ɗaukaka sosai, akan gaishe shi da wannan gaisuwa. Amma wasu sukan yi gaisuwan wannan domin suna buƙatan wani abu daga wani, daga hannun wani. Su kan bashi wannan girma domin ya burge shi kuma ya basu abinda suke nema.

Gaya mana game da tafiya gida a lokacin biki. Eh, mu kan tafi gida a lokacin biki. To amma ba kowane biki ne kawai yakan kai mu gida ba. Domin kuɗin mota yana da wuya. To tafiyan gida domin biki kawai ba ma tafiya. Sai dai bikin nan akwai mahimmanci sosai. Wani lokaci bikin jana'iza ne muka iya tafiya da kuma bikin aure. To shi ne muka iya tafiya gida domin su. Idan kuma za mu tafi, to mukan shirya da kyau kafin mu tafi wannan biki.